Tabbas ina riƙe baki lokacin da nake yin hamma. Hakika ya zama mun ɗabi'a ko wajibi ko tilas na kasance na rihe bakina lokacin da nake aiwatar da yin hamma. A kowane lokaci da nake yin hamma a cikin mutane ne ko ba a cikin mutane ba, nakan yi ƙoƙari na gana rihe bakina a lokacin da nake gudanar da yin hamma. Saboda a bisa addinina ya koya mun cewa idan zan yi hamma in rihe bakina ko da a cikin mutane ko ba a cikin mutane ba. A al'adance ma baya halatta a ce za ka yi hamma ba tare da ƙa rinƙa rihe bakinka ba lokacin da kake gudanar da hamma. To gaskiya hakika nakan, nakan rufe bakina lokacin da nake yin hamma. Saboda hakan yana taimaka ma wajen rage yaɗuwar cututtuka da suke yaɗuwa ta hanyar iska. Saboda idan ba ta hanyar rihe baki ba gaskiya cututtuka za su iya yaɗuwa ta hanyar iska. Hakika tabbas ina riƙe bakina lokacin da nake yin hamma kam. Ba wai ina sakin bakina bane haka kawai lokacin da nake yin hamma. Saboda lokacin da nake yin hamma akwai cututtukan da suke hita daga bakin mutum wanda suke hitowa daga cikin cikin mutum su hito ta bakin shi ta hanyar iska, ta hanyar iskar da mutum zai huro a lokacin da yake yin hamma yayin da yake fitar da iska yayin hamma. To idan akwai mutane ko wani mutum a kusa da shi in bai riƙe baki ba hakan na jawo yaɗuwar cututtuka.

Tabbas muna da nau'ikan labule kala kala. Don ko aƙalla muna da nau'ikan labule kala uku wanda muke amfani da su a cikin gida. Saboda haka muna amfani da brown, kala brown, labule kala brown tana da matuƙar kyau, hisa muke da kala brown a cikin wani falo da ke cikin gida. Saboda kalar tana da matuƙar ɗaukar hankali, shi yasa muke amfani da kalar labule brown. Saboda haka kuma muna amfani da, muna amfani da kala g-- muna amfani da kalai green saboda kala green ita ma tana da haske, tana da ɗaukar ido, tana da abin nan, tana ɗaukar launi mai kyau. Sannan muna da kalar green ja ke nan. Nau'in kalan ja shi ma yana ɗaukar hankali gaskiya. Muna da ja yana ɗaukar ido.

Ta abinci, ta kayan miya, ta kayan sawa, ta kayan aikin da muke gudanar da kasuwanci a gurin kasuwancinmu. Saboda haka muna sayen abubuwa da dama kama daga kan abinci, sutara, kayan miya, magunguna da duk sauran abubuwan more rayuwa. Muna sayan abinci kama daga shinkafa, wake, dawa, masara, gero, alkama da dai sauran nau'ikan abinci da ake amfani da su a yau da kullum. Saboda haka a nau'in kayan miya kuma muna sayan, muna sayan tarugu, tattasai, tumaturi, albasa, kabeji, salad da duk sauran nau'ikan kayan miya dai da ake amfani da su wajen haɗa kayan miya. Sannan na biyu muna sayan abubuwan kayan masu rufi, kayan gudanar da abinci irin kama daga kan magi, siga, gishiri, fulawa, taliya, makaroni.

Gaskiya rubutuna ban iya rubutu ba. Dan rubutuna gaskiya baya hitata sosai irin mai kyau dannan. Amma na kan yi ƙoƙari in iya rubuta yadda za a iya karantawa amma ba wani kyawun rubutu ne da ni ba. Saboda haka gaskiya rubutuna baya da irin kyau dinnan sosai. Amma dai yana da kyan da za a iya karantawa, a iya fahimta, a karanta a fahimta, a fahimci abin da na rubuta. Amma bana iya tsara rubutu da kyau da kyau har sai yayi kyau sosai sosai dinnan. Saboda haka rubutuna gaskiya ba wani kyau ne da shi ba amma dai za a iya karanta za a iya fahimta a gaskiya. Saboda haka iya rubutuna iya a fahimta ne ba wai iya, iya wani kyau gare shi ba.

Ina da hanyoyi da dama da nake amfani da su wajen ajiye kuɗi. Gaskiya kuɗi abubuwa ne wanda ya kamata a ce mutum ya killace su ta wurare da dama. Ni dai hanyoyin da nake amfani da su wajen killace kuɗina ko ajiye su ko taskance su ko adana su, su ne kamar haka. Ina amfani da banki, ina amfani da wallet, ina amfani da aljihuna. Su ne hanyoyin da nake amfani da su wajen ajiye kuɗi. Ina da banki guda biyu zuwa uku wanda nake amfani da su wajen saka kuɗina. Wannan hanya tana taimaka mun wajen sauƙaƙa wajen ajiye kuɗina ba tare da wata matsala ba. Sannan ina da wallet wadda nake ajiye kuɗi. Sannan kuma ina da wallet wadda nake ajiye abun kuɗi wato kadarar kuɗi token ko coin ko crypto coin. Sannan ina amfani da aljihuna ko ɗakina wajen ajiye kuɗaɗe. Saboda haka waɗannan hanyoyin su ne nake amfani da su wajen ajiye kuɗina. Waɗannan hanyoyin guda uku. To wa'ennan hanyoyin su ne nake amfani da su wajen ajiye kuɗi. Gaskiya hanyoyin nan suna taimaka mun sosai wajen samun sauƙin ajiye kuɗi ba tare da nasha wahala ba ko wani abu makaman.

Eh, wajen ƙona wuta. Na gaskiya muna amfani da itace wajen ƙona wuta, wajen in zamuyi girki ko sanwa. To muna bin wannan hanyar wajen ƙona itace da wuta. Muna amfani da itace wajen yin girki, wajen dafa abinci, wajen abubuwan ne da duk za a iya amfani da wuta. To muna amfani da itace wajen dafuwa. Kuma muna amfani da gas, muna amfani da gawayi, muna amfani da musamman dai mun yi amfani da ice. Itace sune muka yi amfani da su wurin.

A kullum ina farkawa sau biyu. Bayan na kwanta, musalin ƙarfe tara ko goma na dare nayi bacci na kwanta. To, cikin dare, musalin ƙarhe ɗaya nakan farka na tashi na yi abubuwan da ya dace a cikin daren nan. Haka zalika bayan nan kuma da asuba ina tashi da asuba kuma ina farkawa in tashi in yi sallah da asuba a kullum. Saboda kullum sai na tashi karbe biyar da, karfe shidda na tashi domin in gudanar da salar asuba a kullum. Saboda haka a kullum ina farkawa sau biyu, da ƙarfe ɗaya da kuma ƙarfe shidda domin yin sallah asuba kullum.

Tabbas ina son abinci mai yaji. Gaskiya ina son abinci mai yaji sosai kam. Saboda abinci idan ba yaji gaskiya baya daɗi. Abinci idan ba yaji baya ƙamshi. Saboda haka duk in zanci abinci hisa nake sa yaji a ko da yaushe. Ina son abinci mai yaji, dan in ba yaji ma bana cin abinci mai, maran da bashi da yaji. Tabbas ina cin yaji. Don abinci mai yaji shine abinci, abincin da ba yaji ba yaji bane, abincin da ba yaji ba abinci bane ba. Saboda haka ina cin yaji sosai, sosai sosai. Sosai nake cin yaji ba ma kaɗan ba. Saboda na fi son abinci mai yaji. Abinci mai yaji yahi daɗin ci dan abincin da baya da yaji tamkar ba magi ne.

Gaskiya ina sauraron rediyo. Dan tun ina yaro, tun ina ƙarami, tun kafin in yi girma nake sauraron rediyo. Na taso na tarar da iyayena na sauraron rediyo. Saboda haka ni, mahisa na taso da ɗabi'ar sauraron rediyo. A da kafin zuwan wayoyin hannu anyi amfani da rediyo wajen hanyoyin isar da sako. Ta hanyar rediyo ne kake sauraron lafarruka da ke faruwa a ƙasashen duniya. Ta hanyar rediyo ne kake sauraron abubuwan da ke faruwa a cikin ƙasarka. Ta hanyar rediyo ne kake sauraron duk wani abu da ke kai ke kawo akan al'amuran siyasa, al'amuran tattalin arziki, al'amuran zamantakewa. Ta hanyar rediyo ne ake faɗakarwa. Ta hanyar rediyo ne ake jin abubuwa masu amfani. Shi yasa gaskiya nayi sauraron rediyo sosai sosai. Sosai sosai na saurari rediyo tun ina yaro tun banma san mene ne rediyo ba.

Ina tsarkake gidan mu du sati. Du sati ina tsaftace gidan mu du sati. Ina share su, ina goge su, ina kakkabe duk wata guda da ke cikin gidan. Saboda haka du sati ne nake amfani da wannan rana nake yin wannan tsaftace gidan. Saboda haka ina tsaftace gidan mu du sati. Duk ranar Asabar nakan yi ƙoƙari na tsaftace gidan mu. Saboda haka ina tsaftace gidan mu sau ɗaya a sati, a wata sau huɗu kenan nake tsarkakewa.

Belt. Bana sanya belt saboda ni ba ma mu'amala da kayan da ma ake sa belt ɗan. Ban amfani da manyan, ban yin amfani da ƙananan kaya wajen sa belt. Ina amfani da manyan kaya ne. Saboda haka gaskiya bana sa belt. Don manyan kaya nake sawa. Inda dai ina sa ƙananan kaya, da shi ne zan yi amfani da belt. Saboda haka gaskiya ni bana sa belt. Manyan kaya ne nake sawa, da hula, da dogayen riguna, wani lokaci hadɗa malam-malam. Duk haka babu abin da za a ce in sa belt. Saboda haka gaskiya ni bana sa belt. Sai da in ta kama dole in za ayi wani abu shine nake sa belt ɗin. Amma gaskiya bana sa belt. Manyan kaya da dogayen kaya da hula da ƙube su nake sawa. Bana sa belt gaskiya.

Gaskiya na fi son alƙalami akan fensir, saboda alƙalami shi ne farkon abin da ya zo kafin fensir. Na fi jin daɗin aiki da alƙalami akan fensir. Dan fensir in ba yara ba ma ba kowa ma ke amfani da fensir ba wajen yin rubutu. Saboda haka gaskiya ni na fi jin daɗin in yi amfani da alƙalami akan in yi amfani da fensir. Saboda fensir mafi galibin mutane fensir zane ake amfani da shi ba rubutu ba, duk da ana amfani da shi wajen rubutun amma galibi an hi amfani da fensir wajen yin zane. Amma alƙalami shi kuma ba a zane da shi, iya rubutu kawai ake yi da alƙalami.

Gaskiya ni bana bada barkwanci. Dan ni gaskiya Ubangiji bai halicce ni da siffata barkwanci ba. Gaskiya ni bana iya bada barkwanci saboda gaskiya barkwanci dai akwai shirme tattare da shi. Akwai kuma rashin kamun kai tattare da barkwanci. Saboda haka gaskiya ni dai ban iya yin barkwanci gaskiya.

Na fi son launi gaskiya launin ja yana burge ni. Na fi son launin ja, saboda launin ja yana da ɗaukan ido. Kuma launin ja launi ne wanda yake ɓoye datti. Saboda haka gaskiya launin ja ne da ya yi burge ni fiye da sauran launukan, duk da sauran launukan suna burge ni. Amma launin ja yana da ɗaukan ido sosai. Isa ni ke son wannan kalar launin. Gaskiya, saɓanin irin baƙin launi ko farin launi ko blue launi, amma dai jan launi ne da ya yi burge ni gaskiya.

Tabbas ina raba abinci ga mutane, saboda raba abinci ga mutane yana kawo, yana kawo rahma ga mutum. Ina raba abinci ga mutane tabbas haƙiƙa saboda samun lada. Ba ƙaramin lada mutum yake samu ba lokacin da yake raba abinci ga mutane. Idan kana ciyar da mutane za ka samu ɗaukaka, za ka samu lada, za ka samu yafiya ga Ubangiji. Don haka ina raba abinci ga mutane mawaɗa mabuƙata, wayanda suke da buƙatuwa ga alma- almajirai musamman da sallah, da azumi da lokacin bukukuwa.

Gaskiya bana kiran bidiyo. Bana yin kiran bidiyo gaskiya. Dan ban taɓa yin kiran bidiyo ba kuma bana ma yi gaskiya amma don kila zan jaraba yi Dan haka gaskiya bana yin kiran bidiyo. Sai dai kila nan gaba don wayata ma ba ta kiran bidiyo. Yi sa ma ban jaraba yi a wayata saboda wayata ma ba ta yi.

Gaskiya a cikin kalar miyoyin da ake yi gaskiya, na fi son miyar taushe, miyar taushe wadda aka sa kabewa, aka sa alayyahu, aka sa albasa, aka sa taruhu, aka sa tattasai, aka sa kayan miya gaba ki ɗaya. To wannan miyar taushen ita nafi so gaskiya. Gaskiya nafi son miyar taushe a cikin miyoyin da duk ake yi. Na fi son miyar taushe ba kamar irin miyar kuka ba ko kuɓewa, busassa ko ɗanya. Amma a cikin miyoyin gaskiya nahi son miyar taushe. Gaskiya miyar taushe ta fi daɗi a cikin su musamman ta ji haɗi gaskiya.

Abokan aiki tsakaninmu da abokan aiki ba mu da wata matsala a tsakaninmu. Ko wanne yana aiki tuƙuru muna ganin mutuncin juna, muna, muna karrama juna, muna ganin mutuncin juna, muna daraja juna. Ba mai ma kallan wani, wani irin kallo, a zamantakewarmu da muke da ma'aikatan mu. Ba ma sa'insa, ba ma kallon junan mu ta wani bangare. Muna zaman juna lafiya, lafiya lau.